Sau nawa kake tsarkaka gidanku? Sau nawa kake tsarkaka gidanku? Ina tsarkaka gidanmu ne so ba adadi. Kullun, kullun kuma duk inda muhallin ka yake, inde yayi datti yana da kyau ka tsarkake shi. Abune mai kyau, abune mai fa'ida. Saboda tsafta tana ɗaya daga cikin imani. Ko a musuluncie, an ce ka tsarkake, ka tsaftace kanka. Matukar za ka tsaftace kanka, to wannan abune mai kyau kuma abune mai mahimmanci a rayuwarka. Saboda haka mu tsafta a gare mu abune mai kyau kuma za mu cigaba da yi, domin tsaftace kanmu. Na gode sosai.

Kana yin addu'a kullum? Eh, ina yin addu'a kullum. Saboda yin addu'a ya zama wajibi a garin mu. Matuƙar kana musulmi ɗan adam, kuma kana son ka rabauta a duniya, dole ka dage da addu'a. Dole ka yi addu'a domin samun waraka a ciwo. Dole ka yi addu'a domin samun nasara a rayuwa. Dole ka yi addu'a domin samun cigaba a rayuwa. Dole ka yi addu'a domin yaki da makiya. Dole ka yi addu'a domin yaki da mahasada. To addu'a yana ɗaya daga cikin ginshikin rayuwar ɗan adam. Matuƙar kana neman cigaba a rayuwa, kana so Allah ya kare ka, Allah ya ɗaukaka ka, Allah ya sa duk wani makirci na mutane nesa da kai, toh dole sai ka tashi ka dage da addu'a.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Eh, ina shan ruwan 'ya'yan itace saboda ruwan 'ya'yan itace abu ne mai kyau shan shi. Yana da matukar alfanu ga jikin ɗan adam, musamman ruwan kankana, ruwan lemu, ruwan apu, ruwan abarba da dai sauran su. Dukkaninsu ina shan ruwan su saboda haka musamman in ruwan lemu ne. Ruwan lemu yana da lafi, yana da kyau. Yana ƙara lafiya ga jikin ɗan adam, yana gyara fata, yana gyara tattausan jiki da dai sauran su. Ruwan 'ya'yan itace abu ne mai kyau. Ga ruwan kwakwa ma, ruwan kwakwa yana gyara jiki, yana gyara gashi kuma yana tsaftace mahallin jiki da dai sauran su. Shan ruwan itace abu ne mai kyau kuma a ci gaba da sha, Allah ya bada sa'a.

Mene ne abin da kake tunawa daga yaro? Abin da nake tunawa daga yaro, ina tuna abubuwa da dama. Irin rashin jin da aka yi a baya, irin wahalhalan da aka shiga, irin nadamar da na yi da yawa a baya. Rashin jin abubuwan da nake tunawa a yaro, na tuna lokacin da muke zuwa rafi, lokacin da muke zuwa ƙasar layi domin koyan Bafilit, lokacin da nake zuwa cin ƙarfe, lokacin da nake zuwa makaranta ina yaro da dai sauransu. Wasu abubuwan burgewa, wasu abubuwan nadama, wasu abubuwan nishaɗi, duk diga sananne kala-kala. Abubuwa da dama sun faru, kuma abubuwa da dama sun kasance muna fata dai. Allah ya sa mu wanye lafiya.

Kana fikicin tufafi? Kana fikicin tufafi? Gaskiya ma na fikicin tufafi. Saboda shi kanshi fikicin ɗin ban san shi ba. Abu ne da ya gagare ni sani ban san me ake nufi da fikici ɗin ba. Amma da abin da ya danganci tufafi, zan ga abin yawan da za a saki ko ɗinki ko gogewa ko kuma sharewa da dai sauransu. Wannan Hausan ba irin na mu bane balantana in san me ake nufi da fikici. Amma dak da haka bari mu yi ƙoƙari muyi abin da za mu yi domin ganin cewa mun dace ga wannan abu. Ina fata Allah ya sa mu dace ɗin. Mun makasanta masu rabo a cikin wannan salasho ɗin.

Yaya kake magana da abokan ciniki? Yadda nake magana da abokan ciniki, ina magana da su ne ta hanyar kasuwanci, ma'ana harkan kuɗi, kuma ina magana da su ne cikin lumana, cikin jin daɗi da annashuwa yanda za su fahimci me nake nafi. Ina musu magana ne ta hanyar da za su yi dawo wa gobe, hanyar da za su yi maraba da farin ciki da wannan kasuwancin. Ina kiran su ne a waya kuma ina kasancewa da su a ofis. Ina musu gayyata mu zo wurin da za mu haɗu domin gudanar da tattaunawa ta kasuwanci. Haɗuwa da abokin kasuwanci abu ne mai kyau yanda za a fahimci juna. Iya waya bai gabatar ba amma kuma haɗuwar ta wadatar. Ina fata hakan ya kasance abu mai mahimmanci a gare mu. Na gode sosai.

Ina kake ajiye hotunan wayarka? Inda nake ajiye hotunan wayata a wani application ne mai suna, Gallery ko Photos. Gallery Photos anan ne nake ajjiye hotunan wayana. Kuma, ina ajiyesu ne ta yin da duk inda na ga dama zan ga hoton da nake so zan ganshi. Ina na ajiye. Matuƙar indai bani na shiga na goge ba, ba za su taɓa ɓacewa ba. Na goge sosai.

Yaya jadawalin aikinku yake? Jadawalin aikinmu yana da matuƙar kyau ta yan da duk wani abu idan na yi na jadawalin aiki yana kasancewa abu mai kyau a gareni. Shi jadawalin ana fitar da shi ne duk wanda ya zo na farko. In a gurin aiki ne wanda ya fara zuwa shine zai tsaya ya fitar da jadawalin. Amma hakan ma sai ya kasance idan babba ne ke a wurin aikin. Muna da daraktoci guda huɗu. Duk darakta na ɗaya in ya zo zai yi, darakta na biyu zai yi, darakta na uku zai yi, darakta na huɗu zai yi. Dukansu babu wanda ba zai fitar da jadawalin aiki ba. Bayan sun fitar da jadawalin aiki sai a raba ma ƙananun ma'aikata ko a kafe shi a bangon allo, a allon bango yanda duk wanda ya zo ya gani ya ga me ake nufi. Amma hakan shi ya kasance iya ma'aikata, iya ma'aikata kawai.

Kana iya kunna wuta. Ina iya kunna wuta amma wutan ma ban ma fahimci wanne ake nufi ba. Wuta na murhu ko ko wuta na lantarki. Amma idan da ace Hausan nasu za su yi, za su ce wutan lantarki, wuta na lantarki amma kuma wuta na murhu wannan wuta ne ake magana. To ina iya kunnawa saboda yanayin rayuwar nan ma amma ba ku koyi inda yake ake kunna wuta ba. Ai kayi a sa rangas.

Yaya sa hannu naku yake? Sa hannunmu yana da kyau, yana da matuƙar fa'ida kuma gaskiya ba lallai mutum zai iya ba, ba kowane zai iya ba. Iya special sa hannu ne wanda ma babu wanda zai iya satansa. To haka sa hannunmu yake. To dole sai ka tsaya ka yi da kyau, ka yi shi yadda ba wanda zai iya ganewa domin kar a yi ma sata.

Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? Abin da nake yi da safiya lokacin da na farka, ina zuwa masallaci ne in yi sallah asubah. Duk abin da ka farka daga bacinka, maganan sallah ne farko. Idan ka yi sallah kuma ka dawo, sai ka ɗora daga inda ka tsaya. Karatu za ka yi, game za ka yi, kallo za ka yi da koma dai duka abin da ya kamata. Amma dai mafi yawanci a addinin musulunci, matukar ka farka da safe, ka yi addu'a, ka yi ibada toh kana dawowa ka zo ka yi karatun ka na Alqur'ani. Bayan ka yi kuma sai ka yi, sai ka yi abin da ya biyu ba wanda bai saba ma addinin musulunci ba. So ina ga haka ne, ni dai wannan ya zama na lura a gareni kuma gaskiya Allah ya gani ina son kuɗi, ya sa ni ke so, shi ya sa ni ke fama da irin wannan abubuwan. Mummunan iman zaɓin Ubangiji Allah ba mu kuɗaɗe masu yawan mai amfani masu daraja.

Nawa nisa kake iya tafiya a ƙasa? Yadda nake iya tafiya a ƙasa, ni son kilometer biyar zan iya tafiya har kilometer biyar a ƙasa. Saboda ba gudu zan yi ba ko wahalar da kai, a'a, tafiya ce, daki-daki, tattaki yanda za ka dinga tafiya ne normal ne da kace tafiya. Ga matuƙar indai har zan iya tafiya normal da nake tafiya, zan iya tafiya har na tsawon kilomita biyar bangajiba. Wanda kuma gaskiya kilometer biyar tafiya ce mai tsayi, ba kowane zai iya ba. Ko a mota ne ko a mashin ne mutum yake tafiya kilometer biyar, zaiga nisansa. Amma dai in Allah yadda, ni zan iya da kaina kuma zan jarraba wata rana. Ba don lalura ba ko ba don wani abu a'a, haka nan don nishaɗi in gani ko zan iya. Allah babu sa'a.

Yaya kake magance matsaloli a aiki? Yanda nake magance matsaloli a aiki, ina magance su ne ta hanyoyi da dama. Hanyoyin da zan bi domin ganin maslaha ta gyaru. Hanyoyin da ba kowa zai bi, ba kowa zai ƙara aikata wani abin da ba daidai ba. Hakan yana sa mutum ya magance matsalolin aikinsa ta hanyar horawa, ta hanyar yin, hukunci akan duk wanda ya ɓanna, ta hanyar yin hukunci akan wanda bai kasance cikin gaskiya da amana ba.

Kana son kallon wata da dare? Eh, ina son kallon wata da dare saboda kallon wata da dare yana gyara gani, yana gyara hasken ido. Zaka ga idon ka yayi shar shar shar, yana ƙara sa nishaɗin zuciya. Kaji gabaki ɗaya kana jin daɗi a ranka, kana jin nishaɗi, kana jin farin ciki a ranka. Saboda kallon wata ma da daddare haka in ka tsaya yana kawo ma tananuka na alkhairi. Kaga ka tsaya kana nazari, ka ga ka tsaya kana tunanin wasu abubuwan da suka shige maka. Kuma sannan hakan zai saka ji hutu ne a gare ka. Duk wanda ya tsaya yana kallon wata da daddare to ya samu lokaci ne wanda yake hutawa, ya samu wani lokacin hutu ne. Idan har babu hutu ko lokacin hutawa, ai ba za ka tsaya ka kalla wata da daddare ba. To amma hakan ya kawo nasaba ne ga hutu. Duk mai hutawa zai tsaya yana kallon wata da daddare. Na gode.

Kana fison kayan zaƙi ko gishiri? Kana fison kayan zaƙi ko gishiri? Gaskiya na fison kayan gishiri saboda zaƙi illane ga lafiyan ɗan adam. Shima gishirin idan yayi yawa illane so sai dai yana da kyau ka raba ƙafa, yau ka so gishirin gobe ka so zaƙin. Amma shi zaƙi ina son shi amma ya danganta da lokacin da ake sha kuma ya danganta da irin zaƙin da ake sa. Shima gishiri haka, ina cin abu mai gishiri shima ya danganta da irin yadda nake ci da kuma lokaci da kuma lokacin da ba'a ci. Saboda haka dukkanninsu zaɓina ne amma kuma kowanne ga yadda ake son shi cikin sharadi da kuma ƙa'ida. Na gode, na gode, na gode.

Kana lulluɓi da bargo? Eh, ina lulluɓe da bargo saboda ko kuma in ce ya danganta da lokacin da zaka lulluɓe da bargo. Ina lulluɓi da bargo ne lokacin sanyi, kamar lokacin da ya gabata idan ma ba ka sa bargo ba dole ka nema abu mai kauri wanda za ka rufe jikinka saboda sanyi. Amma in lokacin zafi ne, bargo yana a ninke a ajiye, ba a taɓa shi har sai lokacin da zafi ya wuce. Saboda haka lulluɓa da bargo abu ne mai daɗi lokacin sanyi ko kuma in kai da matan ka ne a ɗaki, za ku yi al'amura. In kun shiga cikin bargo bayan anlulluɓe ba laifi ba ne, za ku ji daɗin ku kuma za ku kasance cikin farin ciki sosai.

Wane malami kake fi so? To ya danganta da irin malamin da ake magana. Malami na addini na Islamiyya ko ko malami na ɓangaren Yahudanci boko. Idan malami ne ake magana, duk abin da ya ɗauci kalman malam to malami ne ke nuna na Islamiyya. Gaskiya ina son malamai duk wani malamin da yake yaɗa da'awa cikin addinin Musulunci ta ɓangaren sunna to malamina ne. Kuma dukkanansu ina son su. Babu wanda za a ce bana so, sai dai ra'ayi a ce kana da wanda ka fi so, wanda ra'ayin ka ya fi karkata a kansa. A duk duniya babu kamar Shek Malam Jafar Mahmud Adam wanda shi ne muke so sosai da sosai. Amma bayan mutuwarsa kuma Guruntum ya maye mana gurfinsa muna son Shek Guruntum.

Menene kayan ciye-ciye da kake fi so? Kayan ciye-ciye da nake fi so, na fi son kayan marmari kamar irin kayan fruit, kayan itace kenan da dai sauransu. Amma ɓangaren kayan ciye-ciye ne, ina son shawarma, ina son burger da dai sauransu. Wai'nnan abubuwan abubuwan ciye-ciye suna da daɗi ko da kayan gishiri ne. Duk kuma abin da ya shafi kayan gishiri, to ni ina maraba da shi. Ba na son kayan zaƙi sosai.

Kana yin motsa jiki kullum? Eh, ina yin motsa jiki kullum, saboda motsa jiki abu ne mai kyau, abu ne mai matukar alfanu ga jikin ɗan adam. Motsa jiki yana da matukar nishaɗantarwa, yana da matukar amfanarwa saboda idan baka motsa jiki, jikinka ma ba zai sama fitness ba. Motsa jiki yana da lafi yana da ƙara lafiya ga jikin mutum. Mutum ba zai kasance yana yawan yin ciwo ba kuma ba zai kasance yana samun irin ciwon jiki ko targade ko duk wasu abubuwan da suka shafa haka. Motsa jiki yana ƙara lafiya kuma yana rage samun cututtuka. Kana zubar da duk wani datti a jikinka, kana zubar da zufa mara kyau, kana zubar da kai har sha'awa ma yana ragewa da sauransu, amma mutum yana zaune wuri ɗaya yana ciye-ciye kullum ai sai sha'awa ta dinga kama sa.

Ina kake cin abinci a wurin aiki? Inda nake cin abinci a wurin aiki, ina cin abinci ne a rastoran. Wurin siyan abinci, wurin siye, siyan, wurin sayar da abinci. Saboda wannan guraren guri ne wanda dole ma mutun nan zai dinga zuwa ci abinci. Matuƙar ba'a ma abinci a wurin aiki ba. Toh, dole ka tashi ka fita, ka je ka nema abinci a rastoran. Saboda rayuwan nan dole sai da abinci. Sai ka ci abinci ma za ka iya aikin. Na gode.

Sau nawa ka ke wanke tufafi. Gaskiya wanke tufafi ya danganta da Sau nawa kuma ya danganta da irin tufafin da ka ke sawa. Ni idan na sa tufafi yau, zan ƙara maimaita sa ƙalla sau biyu. To, idan na ƙara maimaita wa kuma sai in cire sai wanki kuma. To in ma ba ka cire ba za su zo su yi ta tsamine kaji gabaki ɗaya ba sama daɗi. Kuma su yi datti da dole ma sai ka wanke ɗin.

Kana kallon taurari da dare? Eh, ina kallon taurari da dare kamar yadda na kasance ina kallon wata ma da dare. Su kallon taurari su ma wani aya ce wanda zasu tsaya baya kafin mutuwa su abubuwa na rayuwa. Su karan kansu taurarin kallonsu ma rahama ne. Ka tsaya ka ɗaga ido ka tsaya kana kallon taurari cikin jin daɗi da nishaɗi to wannan shi ma samun lokaci ne hutu ne a gare ka wanda kuma zaka tsaya nazarin wasu abubuwa a rayuwanka. Zaka tsaya kayi nazarin halittun Ubangiji da nazarin ni'imomin da Allah ya yi ma da dai sauransu. Kallon taurari a gareni da daddare ni'ima ne kuma ina kallo ina jin daɗi ina samun nishaɗi a haka. Allah ya bamu sa'a, Allah ya tabbatar mana da alkhairi a wannan sa'a da ya lashe mu. Allah ya sa mu na ɗaya daga cikin wanda za su riɓanta da shi mu samu maƙudan kudade masu yawa masu daraja.

Rubutunka yana da kyau? Tabbas rubutuna yana da kyau saboda, eh, rubutu ne wanda nake yin sa cikin jin daɗi da nishaɗi da walwala. Matuƙar za ka ga rubutuna da za ka ji ya burge ka. Zai ba ka sha'awa. Wanda tun muna firamari ma kai tun muna nursery ma, eh, firamari muna an san rubutun wasu muyi ma su domin su biya mu rubuta kasancewar rubutunmu yana da kyau. In za'a yi rubutun letter soyaiya ana bani in rubuta hakan saboda, eh, na kasance na iya kuma Alhamdulillah ina jin daɗin hakan. Na gode sosai, sosai, sosai.

Yaushe kake farkawa kullum? Lokacin da nake farkawa, gaskiya ba kullum nake farkawa ba. Sai dai ko dai tashi daga bacci idan ka tashi. Kuma hakan yana samun nasaba ne da alam din wana. Idan ya buga karfe biyar da rabi a wannan lokaci, lokacin sallah ne, dole kowa ya tashi ba ma ya farkawa. Ni bana farkawa kullum, ya dai danganta da irin yanayin lokacin da ka kwanta. Kamar yau kenan na farka har sau biyu cikin dare saboda na kwanta da wuri. Amma in da a ci ban kwanta da wuri ba, sallar asuba ma sai na da gaske ma zan iya zuwa.

Kana karatu kafin ka kwana? Eh, ina karatu kafin na kwana saboda karatu kafin na kwana ah ya zama wajibi a garin mu. Karanta addu'a, addu'o'in dazasu tsare ni, Allah zai tsare ni to wannan sunnane na Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda har da haka kwanta bacci, to kayi addu'o'i, ka yi karatu hakan zai sa duk wani shaida da yake bibiyan ka ya ƙi fuskantan ka, ko kuma, ya ƙi fuskantan ka, ya ƙi fuskantan inda kake.

Yaya kake jagorantar mutane? Ina jagorantar mutane ta hanyoyi da dama, ta yanda duk wanda na jagoranta zai yi alfahari da haka. Kuma Alhamdulillah, duk wanda yake ƙarƙashina ina ba shi haƙƙinsa. Ina tafiyar da shi yadda tsarin addini ya ce kuma yadda dokar aiki ya ce. Su suna jin daɗin zama dani kuma ni ma ina jin daɗin zama da su. Mun kasance aminan juna gaba ɗaya mu, muyi wasa da dariya, muyi hira, muyi harkar da ya kamata, muyi duk wani abu da yake gabanmu. Hakan yana sa kowa ya kasance zama lafiya da abokin kasuwancinsa. Duk wasu mutanen da suke ƙarƙashinmu suna jin daɗin zama da mu. Mun gode kuma muna godiya a gare su. Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Allah ya sa mu na da rabo da rahama sosai a rayuwar mu. Na gode.

Wace rana ce mafi kyau a mako? Wace rana ce mafi kyau a mako? Ranar da ta fi kowanne kyau ita ce ranar Juma'a. Ranar Juma'a shine rana mafi kyau wanda, ahh, kowa ya fi dacewa da ita, kowa ya fi son ta, kowa ya fi ma'amala da ita. Ranar Juma'a ita ce ranar da za a yi wanka, a sa kaya masu kyau, a fesa turare, a kasance cikin farin ciki, a ci abinci mai daɗi, a yi girki mai daɗi, a yi ziyara gidajen abokai, a yi ziyara gidaje en uwa, a yi ziyara gidajen en uwa musulmai baki ɗaya. A lokacin da idan aka ce rana na mafi wanda yafi kowanne kyau a mako, aka ce yau ga sharo ranar Juma'a ce. Idan da an kasance ana yin kowane kalan abinci wanda ya kasance tuwo, dambu, sakwara da dai sauransu, ɗan guda, kulele da dai sauransu wanda su ne abincin mu na gargajiya a zamanin da. To da zaran ku an ce ranar Juma'a ne, to wannan lokacin sai a canza sauya, a canza, ahh, sanwa a mai da shi shinkafa. Ana cin shinkafa da miya da wake a lokacin da a ranar Juma'a.

Wacce biki kake fi so? Wacce biki ka ke fi so? Bikin da na fi so nafi son biki wanda za'a ci a sha, ayi hidima, bikin da za'a ci shinkafa, a ci kaza, a ci taliya, bikin da za'a sha drink kala kala, to nafi son wannan bikin. Amma biki wai ace anje salin alin ba a samu abin da ake so ba, gaskiya bana maradin irin wannan bikin. Nafison bikin da za a more, a yi hidima, a yi kiɗe-kiɗe, a sha ƙiɗa, a jajja kaya da sauran su. Wannan biki shine bikin da ake so. Kuma insha Allahu biki na in ya zo, za'a ci a sha, a yi hani'an, amma babu bidi'a, babu wannan kiɗe kiɗen, babu abubuwan da za'a ce an yi na laifi insha Allahu. Muna fatan alkhairi, muna makowa fatan alkhairi. Allah yasa duk abun da za'a yi, damu za'a yi. Allah ba mu nasara, ya sa muga ranar auren mu lafiya, tare da ni da matata Asma'u Abubakar Idris Maƙarfi, insha Allahu da ita za'a yi. Mu bi izinullahi saina aure ta sai munyu aure muna cikin alkhairi, munyi aure muna cikin kum ƙoshin lafiya insha Allahu ta'ala.